Wane ya'yan itace kake fi so? Na gode da wannan tambaya taku. 'Ya'yan itace dana fi so ya haɗa da lemo, abarba, gwanda, kankana da dai sauransu ko wane abin marmari ina so, amma na fi son lemu daga cikinsu.